Ina son cin abinci a titi? Bana son cin abinci a titi. A matsayina na jami'i kuma mai kula da kiyaye hadurra na ƙasa, kasancewar aikinmu aiki ne na yunifom wanda yake da tsari da ɗa'a da kuma ladabi. To, bai kamata a ce ina cin abinci a titi ba, sai dai in zai yi amfani da hikima ko kuma in sa wa insu dabaru. Dalili na biyu da ya sa bana cin abinci a titi shine ina da fama da rashin lafiya ta hawan jini wanda yake sa ina kula da kalar abincin da nake ci sosai. Kasancewar abinci akan titi ana saka gishiri da yawa, haka kuma suna sa magunguka. To, maggi idan ya yi yawa a abinci kuma yana haifar da matsala. Haka kuma wani lokaci abin sha na kan hanya suna saka sukari da yawa a ciki. Kusa saka sikarin wanda yake barazana ne ga lafiyata musamman ni da nake fama da rashin lafiya ta hawan jini. Dalili na uku kuma yana zubar da ƙima da mutunci. Bai kamata a ce jami'i babba wanda yake aiki a gwamnatin tarayya a hukumar kiyaye hadurra ta ƙasa ba a gan shi yana cin abinci a titi. Na hudu kuma idan iyalinka suka fahimci ba ka cin abinci a gida, kana cin abinci a titi, haka yana kawo damuwa kuma yana kawo rashin fahimta tsakanin ka da iyalinka. Amma wani lokaci idan nayi tafiya bana gida to nakan ci abinci a kan titi ko kuma idan lallura ta tashi. Amma kuma abincin ba ko da yaushe bai wuce inci sau ɗaya ko sau biyu a cikin wata biyu kuma cikin wata ɗaya ba. Saboda akwai lokacin da zamu tafi aiki kuma ba a garin da nake ba kuma bani da zaɓi da ya rage min in ci abinci a kan titi. Amma matuƙar ina garin da nake akan titi.

Yaya nake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici a aiki ta bin doka da kuma ora da kuma tsari na takardu da na fayil fayil, yadda dokokin aikin da nake suka tsara. Kasancewa ta jami'i kuma mai kula da sashen yi ma ababen hawa rajista na jahar Kebbi a hukumar da nake hadura ta ƙasa. Ina sasanta rikici a aiki da hikima da kuma ilimi da dogaro da sannun ya kamata. Farko idan na tararcewa akwai rikici mutum biyu ko kuma sashi biyu, na kan ƙoƙari in zaunar da su ba tare da tursasawa ba. In tunatar da su mahimmancin haɗin kai da kuma yanda za'a iya samun cigaba a cikin aiki idan aka ce an samu zaman lafiya. Farko zan saurari ɓangare ɗayan ɓangare in ji me ya faru. Idan ya yi mun bayani duka ɗaya bayan ɗaya, na fahimci yadda abin yake. Sai ɗayan ɓangaren shi ma in ce to yaui na shi bayani. Idan na saurari duka bayanan ɓangaren kafin in fara yanke hukunci, zan yi masu nasiha na cewa su ji tsoron Allah su sani wannan aikin da aka bamu amana ce. Domin kare dukiyoyi da kuma rayukan al'umma akan titunan Najeriya, akan hanyoyin Najeriya. To wannan wajibi ne a gare mu sannan su ji tsoron Allah su saka adalci a ciki. Wanda yake da gaskiya zan faɗa masa to wannan rikicin kai ka ke da gaskiya amma ka yi haƙuri. Lokaci na gaba kada ka ɗauki wannan mataki mai ƙwari haka. Kamata yayi ka saurara ka yi bayani cikin hikima yanda za'a fahimta. Shi kuma ɗayan ɓangaren wanda baya da gaskiya zan faɗa mashi cewa kai kuma yanda ka yi nan ba haka akeyi ba. Wata ranar lokaci idan ka aiki tsakanin ɓangarori guda biyu ko kuma tsakanina da wani jami'i. Wannan hanyar itace nake amfani da ita kuma tana taimakawa sanin cewa aiki dai amana ne kuma dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu wajibi ne ace mun kare su. To bai kamata ace an samu wani rikici a cikin aiki ba wanda zai kawo rashin fahimta, ha'ana, zargin juna, abin ya kawo wata matsala ko kuma damuwa.

Ina fakitin tufafi? Eh, ina fakitin tufafi amma ba a ko da yaushe ba. Na kayi fakitin tufafi idan buƙatar haka ta taso, musamman lokacin da ba ni da aiki mai yawa ko kuma na taso daga ofis da yamma. Lokacin da ina hutawa to ina fakitin tufafi domin in tabbatar da cewa kowane tufafi yana a kan inda aka tsara shi. Akwai wanda sun rigaya sun yi datti suna buƙatar a wanke su nasu wuri daban. Akwai sababbi waɗanda na kayi ajiyewa domin hitabai ki ko kuma shiga cikin mutane, su ma wannan na su tsari daban. Haka kuma akwai waɗanda sun rigaya sun yage suna buƙatar a gyara su, su ma na kanyi fakicin su in aje su nasu wuri daban. Haka kuma waɗanda suke sun tsufa amma kuwa kuma suna nan da sauransu to su ma wannan ina fakicin nasu. A taƙaice ina fakicin tufafi kuma ina fakicin su a kan kamar abubuwa guda biyar, sace guda biyar in saka su a cikin durowa ko kuma in saka su cikin akwati. Lokacin da na tashi zan san kowane kala ga gefen da yake ko kuma kowane irin tufafi ga gefen da zan ciro shi. Wannan yana taimakawa mani sosai. Fakicin tufafi abu ne mai kyau amma yana kyau a yi shi a kan cikin hikima, basira da kuma ilimi ta yanda ba za a cha kuɗe aba bai da dama ba.

Ina son karanta littafai kwarai. Ina son karanta littattafai musamman abin da ya shafi littafin horaswa ko kuma horo na aiki. Kasancewa ta ɗaya daga cikin waɗanda domin in fahimci abubuwa na rayuwa. Ina son karanta littafai musamman da safe kafin in fita aiki kuma ina fita da zai taimake ni kuma ya taimaki al'ummah ta.

Menene kayan ciccice da naka fi so? Kayan ciccice da nafi so shine abu kayan da aka dafa shi ko kuma aka soya shi ba tare da mai ko maiya ba kuma babu sukari ko kuma sakarin sosai a ciki. Wannan ina son shi lokacin da na ɗan jin yunwa kaɗan kafin a kammala abinci a gida ko kuma idan na fita ofis kafin a ce na fita aiki. Nakan ci shi musamman abin da ya shafe gyaɗa da kuma panke, wani lokaci da cin cin, wani lokaci da soyayyen dankali ko kuma plantain. Wannan yana matuƙar taimaka mani in rage yunwa sosai kafin in fita in fara aiki ku kafin in ci abinci gadangada. A takaice kayan ciccice da na fi so shine wanda ba gishiri a cikin shi, wanda aka tsara shi da ilimi da kuma hikima da basira ta yanda ba zai cutar da ni ba a matsayina na wanda yake fama da rashin lafiya ta hawan jini kuma jami'i a rundunar kiyaye hadduna ta ƙasa kuma mutum mai iyali da yara biyar. Kada ya kasance zai iya jawo damuwan cin abincin ciccice a waje.

Ina nake cin abinci a wurin aiki? Ba ni da takammamen guri ɗaya wanda nake cin abinci a wurin aiki. Dukiyo yin su da kuma rayukansu akan hanya.

Menene burinmu a aiki? Burina a aiki shine ina son in bar wani tsari, sai kuma in bar wata hikima ko in bar wani ilimi ta yanda ko bayan na bar aiki na baya na ba zasu manta dani ba. Babban burina shine in ga cewa na ilmantar da al'umma akan abinda ya shafi hikimomi da kuma dubaru na tuƙi da kuma kiyaye haɗari da dukiyoyi da rayukan al'umma akan hanya. Wannan yana da matuƙar amfani gare ni kuma ina sha'awar shi duk lokacin da naga wani yayi amfani da shawarata kuma ya samu ya kuɓuta daga abinda ake jiye ma shi tsoro. Wannan babban burina ne. Babban burina na biyu kuma ina da burin ganin cewa na zama shugaba na ma'aikatar da nake aiki a sama, ya kasance nine shugabanta na ƙasa. Wannan ba ƙaramin taimako na zai ba kuma zai taimake ni a lokacin da nake buƙatar taimako. Haka kuma babban burina shine in ga cewa ina aiki kafaɗa da kafaɗa da sauran abokanan aikina ba tare da wata damuwa ko kuma matsala ba. Ina son in aiki da hikima da kuma tarbiyya da ilimi da sanin ya kamata. Wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci a wurina.

Ina iya busa tsaki. Busa tsaki ba al'ada ce mai kyau ba. Al'ada ce wadda take tana da matsala da kuma rauni a kasar Hausa. Amma ina iya busa tsaki. Siri, ba kowane lokaci ba, sai idan rayuwa ta, ta ɓaci ko kuma wani gudina bai cika ba a kan wa ƴan su abubuwan da nake son in aiwatar na rayuwa, ko kuma kila yara sun yi abin da ba na so, ko kuma shuwagabanni na sun ɗora ni a kan abun da dole sai na yi shi, ta yanda ba zan iya haƙora ba. Dole sai na yi aikin. To wani lokaci ban san lokacin da tsakin nan yake fitowa ba. Amma tsaki yana da amfani ta yanda abokin da kake tara shi ya fahimci ran ka ya ɓaci. Amma yana da kyau a yi shi a kan hikima, asa batsira da kuma ilimi.

Muna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace kasancewa tana taso a ƙauye kuma abin da ni da ice domin yin wuta abu ne mai matuƙar mahimmanci amma yana da kyau a sa hikima da ilimi da basira da kuma sanin ya kamata.

Wane irin nama nafi so? Irin naman da nafi so shine naman wanda aka yanka shi a kan tsafta da kuma tsari mai kyau. Sannan ina son naman da aka yanka shi ne a kasuwa. Wanda na kasance ina yi, ina yaro ƙarami.

Yaya taulan aikin mu yake? Taulan aikin mu yana da tsari domin akwai na mako-mako.

Ina fison shinkafa ko tuwo. Na fisan shinkafa a kan tuwo. Sababban abincin da na fi sha'awa shine shinkapa da miya da nama. Wani lokaci kuma shinkapa da wake da mai. Wani lokaci kuma shinkafa da taliya. Wani lokaci shinkapa da doya. Wani lokaci shinkapa da wake. Abincin shinkapa na pisan shi a kan tuwo sama da kowane kalan abinci. Na kan ci tuwo amma ba ko da yaushe ba se idan na ziyarci yan uwa da abokan arziki ko kuma idan na ziyarci yan uwana a ƙauye lokacin bikin sallah ko wata hidima. To a lokacin kuma na fison tuwo a shinkafa saboda samun haɗin kai da yan uwa da abokan arziki ta yanda ba za ka ware kan ka ba kai kaɗai domin gudun a kawo wata damuwa a cikin al'umma. Saboda haka shi yasa idan aka kawo tuwo na kan ci shi amma idan an kawo tuwo ahaɗe da shinkapa to ina cin shinkapa ba tara da na ci tuwo ba. Wannan kuma zaɓi na ne saboda na fisan shinkapa ɗin a kan tuwo.